Nakan share ɗakina aƙalla sau uku a rana. Domin ni mutum ne wanda yake da son tsabta ƙwarai da gaske. Na fi son naga inda nake muhallina ya kasance a tsaftace a koda yaushe. Domin kare kai na daga cututtuka da kan iya yaɗuwa sabida ƙazanta. Share ɗaki sau uku a rana yakan taimaka ƙwarai da gaske wajen kawar da ƙura da kuma datti da bai kamata daga muhallina inda na ke wa. Shi yasa nakan ba shi muhimmanci wajen tabbatar da na shaye ɗaki aƙalla sau uku a rana a koda yaushe.

Dangantakar mu da mahaukata, dangantaka ce wanda kowa ke rayuwa, bisa tsarin da ya ɗauka wa kansa. Eh, dangantaka ce ta, kowa na mutunta a'a ƴan uwansa, a ko da yaushe. Ba ma shiga harkan da bai shafe mu ba. Mu kanyi abun da ya dame mu, da kuma abun da ya shafe mu a ko da yaushe. Wanda hakan shi ne ginshiƙin zaman lafiya, da a ci gaba mai ɗorewa. Rashin shiga abun da bai shafe ka ba, wanda kiyaye hakan, yakan taimaka ƙwarai da gaske, domin samun zaman lafiya mai ɗorewa a ko da yaushe.

Eh to, a gaskiya ni mutum ne wanda ban cika son tara takalma da yawa ba. Hakalla ni zan ce takalmana ba za su wuce guda biyar ba. Ni ban da ra'ayin tara takalma da yawa sabida wasu dalilai nawa. Wanda haka ra'ayina ne, ba wani abu ba. Bana da buƙatar tara su da yawa sabida babu su da wani amfani a tattare da ni. Nakan ajiye iyawan da nake yawan amfani da su, marasa amfani da su nakan kyautar da su wa mabuƙata da suka fi ni buƙata.

Labulen mu yana da launi na kore da kuma shuɗi. Kaloli ne masu haske, masu ƙayatarwa da kuma jan hankali ga duk wanda ya yi karo da su. Musamman idan muka yi baƙi, su kan ga launin labulalen mu na ƙayatar da su ƙwarai da gaske. Wanda hakan kan haska muhallin da muke. Wanda yakan taimaka ƙwarai da gaske wajen ƙara mana mutunci da ƙima a idon baƙin mu. Wajen ganin cewa mun tsabtace muhallin mu da ƙayatar da shi yadda ya kamata.

Eh ina tafiye-tafiyen kasuwanci domin a matsayina na matashi ya kamata ya kasance na ƙoƙari wajen neman na kaina. Kuma tafiye-tafiyen kasuwanci na daga cikin ababen da kan ƙara maka, ehm ƙwarin gwiwa da kuma ilimi akan lamura na kasuwanci ƙwarai da gaske wanda hakan kan taimaka wajen ginuwan rayuwanka da kuma burinan ka a matsayin kana matashi domin gina goben ka me kyau.

A gaskiya na fi son lokuta na daga safiya zuwa rana. Domin lokuta ne da nake da natsuwa da kuma kwanciyan hankali. Yawanci mutane suna bacci. Hakan zai ba ka damar wajen aiwatar da wasu lamuran ka, ba tare da hayaniya na yara ƙanana da sauran su ba. Amma lokutan ranar zuwa yamma, lokuta ne da al'umma kan takura min da hayaniya da dai sauran su Dan lokacin nan yara sun tashi daga bacci sun dawo daga makaranta da dai sauran su wanda hakan kan takura wa, eh yana yi na shiru da nake ciki.

Eh, ina da wurare da yawa a shafukan yanar gizo. Ina da account a Facebook, account a WhatsApp, ina da shafin yanar gizo a Twitter, ina da shafin yanar gizo a Instagram, ina da shafin yanar gizo a Medium, ina da shafin yanar gizo a Discord, ina da shafin yanar gizo a Telegram, ina da shafin yanar gizo a Threads, ina da shafin yanar gizo a LinkedIn. Dukansu nake raba a shafukan yanar gizona domin aiwatar da lamurana na kasuwanci, faɗakarwa, neman ilimi da dai sauransu, wanda hakan kan taimaka ƙwarai da gaske wajen isar da saƙonni da kuma tallata kasuwancina da nake yi a kullum.

Na kan yi amfani ne da tsintsiyan kwakwa wajen tsaftace muhalli wanda ya ke da matukar tasiri da yawaita a cikin al'umma. Tsintsiyan kwakwa yana da juriya, yana da ƙarƙo, yana da daɗin amfani wajen tabbatar da tsafta na muhalli da kuma kare lafiyar al'umma. Tsintsiyan kwakwa wani yana da matukar daraja a cikin al'ummarmu bisa yanayin amfaninsa a ko da yaushe.

Nakan bayar da ra'ayina a wajen aiki, ta hanyar tausasa lafazi, ƙanƙan da kai, da kuma hangen nesa, wajen bayyana ra'ayina, domin kauce wa nuna jiji da kai, ko nuna wani bai isa ba. Waɗannan dabi'u da nake amfani da su wajen bayar da ra'ayi a wajen aiki, sukan taimaka ƙwarai da gaske, wajen tabbatuwar zaman lafiya da kuma samun cigaba mai ɗorewa. Wanda hakan yakan bayar da daman addu ba ra'ayin nawa, a kuma, ta mahanga mai kyau, a kuma yi amfani da shi, domin ciyar da wajen aikin gaba, a ko da yaushe.

A gaskiya na fi so amfani da hawan matakala akan lift saboda amfani da matakala yakan ba ni daman motsa jiki na ƙwarai da gaske, wanda hakan ka-ki da kyau wajen inganta lafiya na jiki da kuma kiyaye haɗuran cututtuka kamar hawan jini da kuma ciwon zuciya. Hawan matakala yakan ba da damar motsa jiki ƙwarai da gaske, eh musamman ga mu masu jini a jika, malasa. Hakan yakan ba mu ƙwarin gwiwa da kuma ƙara ƙarfin ƙashi da kuma na jiki. Wanda ya-yana da matuƙar tasiri ƙwarai da gaske ga lafiya.

A ko da yaushe na kan kammala aiki cikin ƙayyadaddan lokaci domin ba da himma ƙwarai da gaske wajen aikin da ya dace. Na kan kammala aiki cikin ƙanƙanan lokaci cikin tsanaki, wanda hakan yakan haifar da ci gaba mai ɗoye wa wajen aiki. Ba tare da nawa ko wani abu da zai ɗauke min hankali daga muhimmin aikin da na sa a gaba ba. Kammala aiki cikin ƙayyadaddan lokaci da tsanaki yakan taimaka ƙwarai da gaske wajen ciyar da wajen aikin gaba da kuma samun karuwa a ɓangarori da dama na rayuwa.

Nakan ci abinci da na dafa daga gida a wajen aiki a ko da yaushe. Saboda ni mutum ne da ban cika amfani da, ban cika sayen abinci daga wuraren cin abinci ba. Saboda yanayi na tsafta da kuma kiyaya lafiya. So nakan dafa abinci daga gida, na kawo shi wajen aiki, na saka a cikin abun mazubar abinci. Lokacin da na ji yunwa, sai na ci abinci na a wajen aiki. Ba tare da na ziyarci wuraren dafa abinci ba. Wannan hakan baya daga cikin tsarin rayuwarta.

A gaskiya, na fi son bayar da kyauta wanda mai amfanar wa a rayuwar ɗan adam. Misali, idan zan bawa ɗalibi kyauta, nakan ba shi kyauta na ababen karatu na koyo domin inganta harkar koyonsa. Idan mai sana'a ne, nakan ba shi kyautar kayan sana'a domin inganta masa sana'a. Haka idan ɗan kasuwa ne, nakan yi ƙoƙari na ba shi kyautan jari domin bunƙasa kasuwancinsa. La'akari da wannan, nakan bayar da kyauta ne ga mutumin da yake da tsayayyen abu da yake yi a rayuwarsa domin ƙarfafa masa gwiwa. Domin bayar da kyauta domin ƙarfafa gwiwa yana da tasiri ƙwarai wajen ci gaban matasa domin dogaro ga kansu da kuma taimakawa iyalai da unguwar da abokan arziki a cikin rayuwa.

A gaskiya nakan yi amfani ne da waya na Android sabida yana da daɗin sha'ani, ga riƙe caji, ga kuma rashin nauyi da kuma daɗin sarrafawa. Ba kamar amfani da wayoyi na iPhone ba domin wayoyi ne wanɗa kan ba da wahala wajen tafiyar da su. Waya na Android da nake amfani da shi yana da matuƙar sauƙi wajen amfani na yau da kullum wanda hakan ya ba shi fifiko a wajena a amfani. Wayoyin Android suna da daɗin sha'ani ta hanyar downloading na abubuwa da ke sahunsu ga kuma network mai ƙarfin gaske da kuma kyamara domin ɗaukan hoto.

Kwarai da gaske ina lulluɓe da bargo musamman lokacin huntu da kuma lokacin damuna domin kiyaye kaina daga sanyi da ke yaɗuwa a, sassan, muhallin da muke. Lulluɓe kai da bargo yana matukar taimakawa wajen rage yaɗuwar murra da kuma cututtuka da ke alaƙa da sanyi na jiki da kuma na muhalli. Wanda hakan ka iya zama kare kai da kuma lafiya daga ababen cutarwa. Kan lulluɓe da bargo yakan taimaka ƙawai domin samun ɗumuwar jiki da kuma kare kai daga cutarwan sanyi.

Eh, nakan yi waƙa cikin zuciya na musamman waƙoƙin da suka kwanta mini a rai. Irin na sarauta waƙoƙi na soyayya, waƙoƙi na jarunta, waƙoƙi na abun al'ajabi da dai sauransu. Musamman na Hausa na Turanci da dai sauran yaruka kamar Larabci. Nakan yi waƙa a zuciya musamman idan ya kwanta mini a rai. Bisa laa ka ri da yanayinsa, ko na ilimi, na faɗakarwa, na tunatarwa da zamantakewa na haihuwa.

Eh, ina yin addu'a a kullum a matsayina na musulmi. Nakan gabatar da salloli biyar a kowace rana, wanda a kowace karshen sallah nakan yi addu'o'i na biyan buƙatu, na ƙarin lafiya da dai nisan ƙwana, na Allah ya ƙara mini ilimi mai amfani da kuma buɗi na alkairi. Yin addu'a kullum yana ƙara wa mutum imani da kuma tuna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wannan hakan yi ƙarfafa maka gwiwa wojen ci gaba da gudanar da ayyuka na alkairi da kuma tabbatar da tafiya a kan tafarki madaidaci. Wanda yin addu'a a kullum yakan taimaka wojen dai-daituwan lamura, musamman idan jarabawa ya zo. Yin addu'a a kullum yakan ba wa mutum ƙwarin guiwa da kuma sauƙaƙa lamura cikin yardan Allah.

A agaskiya na kan yi amfani da kafofin watsa labarai kamar irin su BBC, su VOA, su CNN, Aljazeera, Daily Trust, Punch Newspapers, da kuma Legit.ng, Aminiya, Dokin ƙarfe, Arewa Updates, da kuma Sahara Reporters, da Peoples Gazette da dai makamantansu. Amfani da kafofin watsa labarai masu ƙwazo dai nuna himma kan sanar da mutum halin da ƙasa da kuma jihar su ke ciki, wanda hakan kan taimaka ƙwarai wajen ci gaban ƙasa. Da kuma ɗorewan zaman lafiya, a ci gaba mai tsayewa a cikin al'umma.

A kullum nakan farka daga misalin ƙarfe biyu da rabi na dare domin gabatar da salloli na dare wanda daga bayan gabatar da salloli nakan yi karatu na Alkur'ani da na zamani. Wanda hakan kai kaiwa ga na kunna kwamfutana na duba lamuran da suka shafi harkokina na yau da kullum har zuwa lokacin sallan asubahi. Bayan sallan asubahi idan na dawo sai na zo na kwanta na yi bacci zuwa ƙarfe shida da rabi na safiya lokacin zan kai ƙanuwata makaranta. Bayan na dawo sai na zo na kwanta na yi bacci zuwa ƙarfe takwas na safiya in sake farkawa. Sa'ad da na karya na yi breakfast bayan nan sai na yi wanka, shiki na rana ta fara.

Eh, a ko da yaushe na kan yi ƙoƙari na je ni wajen zuwa aiki a lokaci daidai. Domin zuwa aiki akan lokaci yana da matukar tasiri wajen gudanarwa aikin cikin nassa da kuma ci gaba mai ɗorewa. Wanda hakan na bayar da, eh, dawwammamen tsari da kuma samun, eh, ci gaba mara tasgarau. Zuwa aiki akan lokaci yana nuna mutum na da tarbiyya musamman yana mutunta lokaci. Wanda hakan kan haifar da ci gaba mai ɗorewa a tsakanin ma'aikata da kuma mutunta juna a ko da yaushe.

A gaskiya ni mutum ne wanda ba na iya bayar da barkwanci. Ni mutum ne mai tsantseni na kuma, eh, bin ƙa'ida a ko da yaushe. Sabida haka ba na iya ba da barkwanci domin ba na da lokacin yin haka a cikin tsarin rayuwata. Ni mutum ne wanda a ko da yaushe na ke da fiska ta aiki kawai na kuma abi ƙa'ida. Sabida haka ba ni da lokacin barkwanci.

Eh, ina kunna sanarwar apps da ke wayana domin sanar da ni halin da ake ciki da kuma idan suna da buƙatar, samun update ko wani abu makamacin haka. Sanarwar apps kan taimakawa ƙwarai da gaskiya wajen sanin me ke faruwa a kan wayana da kuma, a, kafafe na sada zumunci na zamani a kullum. Wanda hakan kan bada damar sauƙaƙa bin duba abubuwa da yawa wanda ba zai yiwu na duba su ɗaya bayan ɗaya ba. Amma sanarwan apps kan taimaka ya sanar da ni domin ɗaukan matakin da ya dace a kullum.

Eh muna sa uniform a wajen aiki domin bambance ma'aikata. Domin ma'aikatan mu sun kasance rukuni-rukuni ne, to uniform a wajen aiki shi ke bambance ma'aikacin da ke kowanne rukuni wanda hakan kan taimaka ƙwarai da gaske wajen sanin wake da Halakin wane a waje ƙasa. Wanda hakan kan bada daman kowa ya tafiyar da aikinsa cikin tsanaki da kuma kyakyawan ci gaba mai daure wa da kuma samun tawammen cigaba me kyau.

A gaskiya ban iya rera waƙa ba. Tunda dai rera waƙa yana da buƙatar fasaha ta musamman wanda ni kuma ba ni da ita. Sabida haka ni ba mawaƙi bane, kuma ban iya rera waƙa ba a gaskiya. Wanda haka na da buƙatar fasaha na musamman.

A gaskiya bana son cin abincin titi bisa rashin tabbatar da inganci da kuma tsafta abinci. Wanda hakan kan hana ni cin abincin titi domin bani da tabbacin tsafta abincin da kuma na muhallin. Wanda tsaftar tabbatar da tsaftar abinci da muhalli yana da matukar tasiri wajen kare lafiya da tafi rigakafi domin kare kai daga cututtuka da kan iya haifarwa daga rashin tsafta na abinci.

A kullum nakan duba calender domin sanin kwanan wata da kuma duba tsare-tsare na gudanarwa na ayyukana na yau da kullum wajen sanin, wajen sanin adadin ci gaba da muka samu a cikin wannan wata ko shekara ko ƙarni ko zango wanda hakan kan bamu daman ƙara ƙarfafa mana gwiwa wajen gudanar da ayyukanmu na yau da kullum da muke gabatawa. Duba calendar yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa da kuma ƙara bamu daman sake jajircewa wajen cikar burkanmu da kuma tabbatar da nasarorinmu a cikin harkokinmu na yau da kullum.

Eh, a kullum nakan saurari rediyo domin sanin halin da ƙasa ta da jiha ta take ciki da kuma duniya baki daya. Domin akwai shirye shirye a rediyo masu matukar mahimmanci da ƙayatarwa da kuma labarai na duniya da kan zo a kullum. Wanda hakan kan ba mu daman sanin meke faruwa a wuraren da suke nesa da mu. Jin rediyo yana da matukar tasiri wajen sanin meke faruwa a cikin lamura da ke gudana a cikin ƙasa kaman su haraji, kasafin tsare tsare na gwamnati da kuma ababen karatu na dalibai. Wanda jin rediyo yakan matukar isar da saƙonni lungu da saƙo ga al'umma wajen samun cigaba mai dorewa.

A gaskiya na fi son shinkafa a kan tuwo. Domin shinkafa abinci ne wanda a ko da yaushe za ka iya dafa shi cikin tsanaki tare da cin sa ba kamar tuwo da yake da ɗaukan lokaci ba da kuma yana da buƙatar kaya masu haɗi da miya a dai tsawonsu wanda aka sin haka ne a shinkafa. Han shinkafa za ka iya dafa shi ka ci shi da mai da yaji wanda hakan kam ba da daman, daman cin sa a matsayin abinci na gaggawa da kuma taimakawa mana cikin lamarinmu.

Eh, kallon taurari da daddare yakan gayyatar da ni matuƙa domin su kan ba da wani irin kyakkyawan yanayi a idan dare yayi wajen zagaye suna zagaye da wata. Wannan hakan kan ƙayatar kwarai da gaske yakan ba da wani, wani yanayi mai banƙai da kuma sha'awa. Ƙware dagaske wannan hakan kan ba da daman a yi hoto da dai sauransu. Sabida haka nakan tsaya na kalli taurari ƙwarai dagaske idan dare yayi.

Eh nakan sanya agogo a hannu domin ƙara wa a kaina, eh mutunci da kuma daraja idon al'umma. Sanya agogo a hannu yana nuna cika da ƙasaita a matsayinka na matashi da kuma ƙarin taimakawa wajen sanin lokaci ba tare da lallai sai ka duba wayar hannu ba. Saka agogo a hannu yana ɗaya cikin dabi'una da na saba da su ma'ana nake aiwatarwa a kullum. Domin saka agogo a hannu yana da matuƙar ban sha'awa da kuma ƙayatarwa. Domin saka agogo a hannu yakan bawa mutum damar sanin lokaci cikin ƙanƙanin lokaci.

A kullum a matsayina na matashi namiji, aikin gidan da nake gabatarwa shine na ɗebo ruwa na amfani a gida. Wanda shine aikin da nake gabatarwa a kullum. Ruwan amfani da za a yi amfani da shi a gida. Domin idan babu ruwa, babu abun da zai yiwu a tafiyar da shi a wannan gida. Wanda hakan kan taimaka ƙwarai da gaske wajen samun natsuwa da kwanciya hankali ga duk wani wanda yake fanne a muhallin da wannan gida.

To a gaskiya yadda na ke shaƙatawa lokacin hutu, na kan ziyarci wuraren shaƙatawa da kuma bakin ruwa da kuma dajuka masu cike da tsaro domin shaƙatawa da kuma samun ƙwanciyar hankali. Hanyar gangan samun mintar ƙwanciyar hankali da natsuwa na musamman wajen bawa kaina da lafiya na da masu samun natsuwa na musamman.

Eh, a kullum nakan sanya tunatarwa na alarm a waya domin gabatar da ayyukana. Domin sanya tunatarwa kan bani dama na rashimantawa da ayyukan da ke gabata a kullum. Domin shi ɗan adam ajizi ne, nakan iya na manta da ayyukan da zan gabatar. Amma idan na sanya tunatarwa, hakan kan taimaka mini wajen tabbatar da na gabatar da ayyukana na yau da kullum domin samun cigaba mai ɗoyewa.

Eh, na kan kunna kyandir a gida domin yin karatu da kuma idan babu hasken wutar lantarki. Domin kunna kyandir ya kan taimaka ƙwarai da gaske wajen samuwar haske na wucin gadi kafin nan wutar lantarki ya dawo. Kuma za ka samu damar yin karatu da shi cikin tsanaki da natsuwa na musamman wanda hakan kan taumaka ƙwarai da gaske musamman a matsayin mu na ɗalibai. Kunna kyandir a gida ya zama mana wajibi da kuma, eh, ya kan bamu sa'a da nasara wajen lamurranmu.

Abun da ke ba mu ƙwayan gwiwa a wajen aiki shine yabo da jinjina daga wuraren masu gidanmu. Hakan kan ƙara mana ƙwarin gwiwa da kuma abokan aiyukanmu da ke ba mu ƙarfin gwiwa da kuma taimakawa mana a dan yin taimakon hakan ya zo.

Eh, ƙwarai da gaske ina ajiye kwafin bayanai na domin, kiyaye shi daga ɓata, ko wani abu kamar cin haka. Ajiye kwafin bayanai yana da matukar muhimmanci, domin kiyayen salwantarsa, da kuma zama kana da back up plan. Domin komai na iya faruwa, kuma ko dai yaushe wa cikin ku wani yanayi. Amma idan ka yi saving na back up plan, zai taimaka ma ƙwarai da gaske, wajen dawo da wanda ya ɓata naka ko kuma ya salwanta.

Yadda na ke magance damuwa a wurin aiki shine ta hanyar mu’amalantar abokan aiki masu nagarta da kuma sanin ya kamata. Wannan hakan kan bani damar mancewa da damuwa a wurin aiki, saboda mutanen za su kasance na kirki.

Eh ina iya yin iyo musamman a cikin kogi ko, eh, kududdufi domin iya iyo yana da matuƙar amfani musamman wajen motsa jiki da kuma yakan zamo too, eh, abin kayya a lokacin abu gatar gaggawa musamman idan mutum yana yawan tafiye tafiye akan ruwa. Iya iyo kan taimaka masa matuƙa musamman idan hatsari ya auku ko kuma wajen ceton rayuka. Iya iyo yana da matuƙar muhimmanci a wannan bangare.

Eh idanuwa na ne launin su ranan fari ne da baƙi. Abun launi haka sun haka. Launi dai yadda kowa ake fatan ya kasance haka launin idanuwa na suke kamar na aka sarin mutane.

Eh to na ka ci abinci rana domin misalin karfe biyu na rana domin lokacin na shi na ga hidacewa da na ci abinci rana. Sabida lokacin na kammala ayyuka taya ta gabatar da sallah asahar sosai na nemi abinci domin na ci abinci rana.

A gaskiya ban cika tat-tauna goro ba, bisa ga dalilai na, eh ni matashi ne amma idan ina da buƙatar karatu da daddare, tat-tauna goro yakan hana ni bacci. Sabida haka nakan yi amfani da shi domin karatuna. A matsayina na ɗalibi na ilimi, karatu da daddare yana bani daman fahimtan karatu da kuma bani daman haddan karatu yadda ya kamata, abun da aka koyar da ni a makaranta. Tat‐tauna goro kan ƙarfafa min guiwa, yakan hana ni bacci wanda hakan zai bani daman shirya wa jarabawa da kuma gwaji na aji da sauransu. Domin gaskiya tat-tauna goro yawanci yakan faru ne da mutanen wanda suka kasance tsofaffi, wanda ni kuma matashi ne mai jini a jika, amma sabida lamari na karatu nakan tat-tauna goro.

A gaskiya ranan biyan albashi yana kasancewa rana mai matuƙar farin ciki a gareni. Domin idan aka biya ni albashina, nakan biya bashin shuka na, kayan masarufi na abinci da dai tsawonsu da na karɓa daga wajen masu shaguna. Da kuma bani daman sayan suturu saka mai a abun hawa na domin zirga-zirga na yaudau kullum. Da kuma yakan bani daman samun isasshen kuɗin kashewa. Wanda sai ranan biyan albashi nake jin matuƙar farin ciki. Bisa ga wannan ranan ne kan kasance mai matuƙar walwala a gareni. Domin biyan bashi yana da matuƙar muhimmanci, hakki ne babba dai yake bani daman na sauƙi. Wata idan babu albashin ba zai yuna ci bashi har na zo na biya ba. Ma ranan biyan albashi yake kan tabbatar da haka.

Teburin mu a wajen aiki yana cike ne da kwamfutoci na zamani kamar desktop da kuma laptop na tafi-da-gidanka, da kuma printoci domin aikin printing na paper, da kuma photocopier, da kuma yana ƙunshe da scanner. Wanda dukkanninsu muke yin amfani da su wajen aikace-aikace na office a wajen aiki, wanda yakan taimaka ƙwarai da gaske wajen tafiyar da aiki cikin ƙwarin gwiwa da kuma nasara mai tarin yawa. Teburin mu a wajen aiki akwai drawer a ƙasansa na ajiye takardu wajen adana su yadda ya kamata, sabida gudun ɓaci ko wani matsala ya same su, wanda yana ba da daman aiki.

A yadda nake magance matsaloli a wajen aiki, nakan magance su cikin hikima da basira da hangen nesa wanda nakan tafiyar da shi cikin natsuwa. Farko, nakan fara gane fuskantar me nene tushen matsala kafin nan na samo masa mafita mai ɗorewa yadda ba tare da na cutar da kowa ba. Wanda hakan kan ƙara mini ƙwarin gwiwa da kima a wajen aiki, wanda da kuma, eh, samar da zaman lafiya a tsakanin abokan aiki. Matsala a wajen aiki yana da buƙatar natsuwa da kamewa da kuma fahimtar juna, wanda hakan kan taimaka ƙwarai da gaske domin samun zaman lafiya mai ɗorewa tare da maslaha cikin al'umma da kake rayuwa ta aiki tare da su.

A gaskiya na fi kuzari da safe domin idan na tashi daga bacci na samu kofi na sha a lokacin na kan shirya wa wannan ranan. Da safiya na fi kuzari kwarai da gaske akan da yamma. Domin yammaci lokaci ne da nake amfani da shi domin hutawa. Amma da safiya, a lokacin na riga na ce sawa ƙwaƙwalwa na cewan farkon raini ya fara. Sabida haka ya kamata a kasance cikin kuzari me tare da ƙwarin gwiwa ƙwarai da gaske wajen gudanar da lamurana na yau da kullum. Wanda hakan kan ƙara mini ƙaimi wajen gudanar da dukkan lamuran da na sa a gaba. Domin safiya lokaci ne na neman arziki ƙwarai da gaske amma yammaci lokaci ne na hutu da kuma wasu abubuwa makamantan haka.